Wasan da na fi so, na fi son wasan ƙwallo da basketball shine wasan da na fi so ke nan. Amma kuma akwai wani wasan da kuma yake ɗara birge ni irin swimming da volleyball.